Eh gaskiya ni miyan da na fi so shine miyan yakuwa, miyan ganye ba. Miyar ganye shine miyan da na fi so gaskiya. Shine yafi burge ni sannan kuma shine yafi daɗi sosai. Yafi kowanne miya daɗi. So shine gaskiya wanda nake so. Miyar yakuwa, miyan ganye so irin shine miyan da ina fi so kuma yafi daɗi.

Gaskiya nide nafi son kayan zaki, saboda abu na zaki yana matuƙar burge ni kuma ina jin daɗinsa. Kayan zaki sosai saboda yanzu ko abinci naci ina ɗan samun cup of tea. Wani cup of tea haka na sanya kamar milo, na sanya madara, na sanya dukkan abun da ya kamata da cikin sa. Na ɗan sha gaskiya na son kayan zaki sosai.

Hanyar amfani da net. Akwai eh net ma'ana gidan sauro kenan. Mu anan haka muke ce mai gidan sauro. To da shi nake amfani domin kare kaina daga sauro. Ma'ana net kenan. Akwai net, eh mosquito net. So da shi nake amfani domin kare kaina daga sauro.

Gaskiya ina duba saƙonni sosai fa da yawa gaskiya kamar aƙalla kamar sau biyar haka ko sau zuwa sau goma haka nake wanduba saƙonni a aiki, idan ina aiki ko kuma dai wurin aiki haka. Saboda ana turo wa saƙonnan masu muhimmanci wanda dole yana da kyau sai mutum yana dubawa zai gani.

Gaskiya ni na fi son bikin sallah. Duka a bukunkuna da ake yi gaskiya bikin sallah ya hu birge ni, ya fi jan hankalina. Saboda a bikin sallah muna yin ado sosai, muyi wanka, mu je wurin sallar idi da sauran d irin bukukkuwa da sauran abubuwa da ake a ranar. Gaskiya ana abubuwa sosai masu sanya nishaɗi, masu sanya.

Eh to gaskiya ina karɓar kira wurin aiki gaskiya da yawa saboda ana yawan kirana a wurin aiki sosai ma ana yawan kirana gaskiya ina karɓar kira. Amma dai a ƙalla ba ƙasar ba kamar kira biyar haka zuwa shida ko bakwai haka dai gaskiya ina karɓa gaskiya ina yawan karɓar kira sosai mako.

Gaskiya dai zafi yana ban wahala. Dan ni bana son weather zafi. Yanayin zafi bana jin daɗinsa amma dai ina managing. Misali idan da daddare ne ina fitowa waje, na fito waje na shimfiɗa a waje na kwanta na huta. Idan da rana ne ma ina kusantar ina zuwa gindin bishiya a wurin da inuwa take. A nan nake samu nake hutawa. Sune nake samun sauƙin zafi.

Eh to gaskiya nikam naman da na fi so, na fi son naman kaza. Haba a naman kaza akwai daɗi, is very delicious, so delicious akwai daɗi. Naman kaza gaskiya ne yafi burge ni. Duk naman da zaka ban gaskiya naman, bayan naman kaza yake gaskiya. Domin naman kaza akwai daɗi. Barin ma'irin broilers nan.

Eh to, da yake ni malamin makaranta ne, gaskiya lokacin da nake hutaw a wurin aiki shine lokacin da bani da class. Idan bani da class, so za ɗan huta ne. Na wani lokaci haka. Amma idan ina class kuma ka ga dole ina can ana ta gudanar da aiki da saura abubuwan da suka kamata. Gaskiya wannan dai hine gaskiya. Ina huta a lokacin da bani da aji. Amma idan ina da aji gaskiya ina aji, ina can ina aiki.

A'a, a gaskiya ni bana son wurare masu hayaniya. Hasa limani hayaniyar kanta bana son hayaniya gaskiya gaba ɗaya. Saboda haka duk wurin da yake da hayaniya wallahi bana so gaskiya bana son wurin da yake da hayaniya kwata kwata. Ko ina ne, indai ana hayaniya bana son zuwa wurin gaskiya. To na fi son wurin da yake silently, basu rubutu ba hayaniya yahu birge nna huzi daɗinsa.

Gaskiya dai ina aiki da intanet sosai fa. Ba ma misali, ba masaltuwa. Aikin da nake da yanar gizo-gizo. Ko da yaushe ni kusan ko da yaushe ma gaskiya ina aiki da yana gizo-gizo sosai. Saboda a kullum ina yin Facebook, WhatsApp, TikTok da sauran abubuwa gaskiya ina aiki da yana gizo-gizo sosai, sosai a kullum. Ba zai ma musaltu ba gaskiya. Dan de duk minti, duk bayan awowi, bayan sakankuna, lokaci da yawa ina online gaskiya.

Gaskiya dai bani da wata namba mai albarka. Ko wane namba ma ni wurina namba ɗaya ne kawai. Duka namba iri ɗaya ne, ba wani namba da yafi albarka. Ko wanne ma, ah, lamari ne da Allah yayi. Ba dole sai a siyo yi akwai wata namba special namba da za ka ware shi ne yake da albarka gaskiya. Ko wane namba ma kan ya zama haka gaskiya. Ko wane namba zai zama mai albarka. Daga ɗaya zuwa goma ko zuwa ɗari duka.

Mostly online, mostly online gaskiya ina haɗuwa da mutane, abokan harka na kasuwanci gaskiya da yawan su online ne saboda ina fi harka na kasuwanci na fi kasancewa online ba wai haka ba. So gaskiya da yawa ina kasancewa da su online ne a, a, a intanet yana gizo-gizo da mu dukkan wani harkan kasuwa da za mu yi irin turu WhatsApp, Facebook da kuma sauran kafofi dai na sada zumunta.

Abincin da na fi so da nake ci da safiya gaskiya kamar irin taliya da wake haka shine abincin da na fi so saboda gaskiya ya fi burge ni kuma ya fi daɗi ko kuma dai jollof haka na wani abincin makamancin haka. Irin wannan gaskiya nake amfani da shi. Wannan shi ne daia taƙai ce.

Kai sosai ma gaskiya, maƙura ma irin maƙura kyau ɗinnan. Gaskiya yana da maƙurar kyau, sosai rubutu na yana da kyau wallahi. Sosai kuwa. Don yanzu haka ni kaga dalibi ne na software engineering saboda haka muna, ina rubutu mai kyau gaskiya sosai. Nima ina da kyakkyawan rubutu. Kamar irin in kai rubutun nan komfuta ce ta rubuta, hakan rubutun yake gaskiya. Yana da kyau sosai.

Fari mana. Ai fari shine favorite colour. Shine launin da ya fi cewa gaskiya, farin kala ne dai shi na fi so gaskiya. Saboda ya fi birge ni, yana da cewa da ya kamata. So shine sa ni ke son sa, duka ko wane irin abu. Indai fari ne in Allah Ya yadda to wannan abun ya yi, ba wata matsala ta cikinsa, ba damuwa. Amma kalan da ba shi ba kuma gaskiya akwai damuwa gaskiya bai ba.

Eh to gaskiya dai da safe, da safe haka idan ina da class ko kuma zan je wani wuri haka, gaskiya shine na fi yin wanka gaskiya da safe. Frequently gaskiya lokaci da yawa da safen. Fiya ma idan ta kama haka irin da yamma, ɗin nan ma de. Ko da wani a lokaci daban dai in sha Allahu duka nakan iya yi. Amma dai da safe ne right time.

Eh gaskiya dai ni kamar ina kamar irin action fim haka. Gwanda fim is action haka ana, ana fada cikinsa ana fighting. Gaskiya is better yafi burge ni. Saboda action movie yana jan hankali, yana, yana burge ni. Ina son na bata lokaci kai. Ina yawan kallon shi. Amma in dai ba action ba ne ba kamar comedy, eh to may be comedy ma haka sometimes.

Eh, ina amfani da shi mana. Ina amfani da kunne waya sosai ma kuwa amma ba a ko da wane lokaci ba. Kamar dai a ce lokaci zuwa lokaci. So irin wannan lokacin ne nake, nake amfani da shi ko kuma kamar a ce mutum yana makaranta haka. Idan ana surutu ko ana hayaniya to maybe shine mutum zai amfani da, zai amfani da shi.

Eh ina riƙewa mana. Eh ina riƙe riga da aljihuna sosai ma kuma. Amma dai hima kamar dai a ce lokaci zuwa lokaci ba wai ko da wane lokaci ba ne nake riƙewa ɗin. Ba kowane lokaci ba, sai lokaci ba kuma idan abu ya kama idan ta kama akayi haka ɗin so shine nake iya yi amma ba ko da wane lokaci ba. Gaskiya dai ina riƙewa ɗin. Ina riƙe riga da aljihuna sosai.

Eh ina ƙetare ƙafafu lokacin zama, amma gaskiya wani lokacin ne lokaci zuwa lokaci saboda ni gaskiya lokutan, wani lokutan da yawa na fi zama a kan kujera. Saboda kaga lokacin da mutum ya zauna a kujera shine wani lokaci zai dan dora ƙafar a kai ya ɗan ƙetara ya ɗan abunnan. Gaskiya nawa kuna lokaci ba gaskiya lokaci zuwa lokaci nake yin wannan damuwa.

Gaskiya akwai dangantaka mai ƙarfi kuma alaƙa mai kyau tsakanin ni da shugaban makaranta gaskiya. Gaskiya muna good time da shi sosai. Kuma ba laifi gaskiya muna ƙoƙari yana muna wannan da shi gaskiya ba laifi. Tsakanin ni da shi gaskiya akwai amana, akwai gaskiya gaskiya akwai dangantaka mai kyau. Saboda duk wani matsala da zai taso muna iya tattaunawa, ya ƙira ni mu zauna mu tattauna matsala mu shawo kan matsala gaskiya ba laifi.

Gaskiya dai shagon da na fi zuwa shagon ƙanina ne, irin yana sayar da minerals haka, kayan drinks, yana sayar da drinks. So ina zuwa wurin ne domin nima na yi charging waya ko in sa in charger a kwamfuta haka. Shine abinda yake kai ni shagon gaskiya. Sannan kuma he shagon cafe haka. Ina zuwa cafe saboda wasu browsing ko photocopy ko waniabu makamancin haka.

Gaskiya dai na yi murya ta a hankali take gaskiya. Bana da murya da ƙarfin nan. Idan ka ga na yi murya da ƙarfi to gaskiya sai dai idan ana wani hayaniya ne ko ana wani abu nake so na ɗan yin tsawa na tsawatar ko na haɗa mutane suna yin wata rigima ko wani abu makamancin haka to shine ma na ke ɗaga murya. Amma gaskiya ni bana ɗaga murya gaskiya bana surutu bana da hayaniya gaskiya.

Eh to gaskiya ni wurin da nake ajiye makullai. Ina ajiye makullai na sometime kamar a aljihu, a aljihuna kenan idan ina waje, idan na fito waje. Idan kuma gida ne, ina ajiye makullai na kamar cikin drawer haka, cikin drawer ko cikin locker haka ina samun wuri ina sasu cikin ina kulle wa. So haka gaskiya nake ajiye wajen ajiye makullai na. Eh, ko kuma lokacin muna birin sa cikin ƙofa, idan na higo gida sai in bar su jikin ƙofa ɗin kawai, daga bayan ƙofa ke nan.

App din da na fi amfani da shi a kullum akwai Facebook, akwai WhatsApp, sannan sai kuma applications kamar irin su, ah, mobile banking application na transfer kuɗi. So irin wannan gaskiya su ne na zai amfani da su a kullum.

Eh, ina sa turare kullum, saboda gaskiya ina son kamshin turare sosai, kuma kamshin turare kafin yana, yana burge mutane, to shine ya sa gaskiya kullum ina sa turare. Kullum idan zan fita, na, idan yayin da nayi wanka da safe, zan fita waje ina, ina sa turare. Koma dai a gida ni idan nayi wanka, ina yawan sa turare.

Gaskiya ina amfani da waya ta sau da yawa. Lokaci da yawa gaskiya ina amfani da waya. Ni kusan ko wane lokaci ma idan dai ba bacci nake ba ko idan ba ina class ina lesson ba ko kuma dai ba sallah ko wani abu mai mahimmanci nake yi ba, gaskiya ina amfani da waya ta frequently. Akai-akai nake amfani da shi sosai a kowane rana.

Eh ina yin kiran bidiyo sosaima kuma ina yin kiran bidiyo gaskiya ko dai da abokaina ko kuma dai da budurwata ina yin kiran bidiyo gaskiya. Lokacin da yawa ma dai na fi da budurwata, yadda zan kira ta tana ganina ina ganinta sannan muna tattaunawa muna yin fira, firan soyayya haka da ni da ita tsakanin ni da ita gaskiya ina yi.

Gaskiya ina zuwa kasuwa lokaci zuwa lokaci. Ba wai kullum nake zuwa kasuwa ba. Sannan kuma na fi zuwa da yamma. Da yamma haka gaskiya shine lokacin da na fi zuwa ba wai koda yaushe ba. Saboda da safe akwai rana amma wataran in ta kama zuwa da safe ma gaskiya ina zuwa da safe ɗin. Eh amma dai na fi zuwa da yamma.

Eh ina gaisar da mutane kamar idan muka haɗu da mutum, yayin da muka haɗu da mutum wasu naka iya sallama, zan ce masa "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh" sannan kuma sai mu gaisa muyi musafaha a gaggaisa. Wasu kuma idan a gida ne misali ina zuwa gida ina gaisar da mahaifana a gida suma haka da safe.

A gaskiya ina daidaita aikina da rayuwata saboda aikina kamar yadda yake dama a tsare yake daga safe ne kawai zuwa, a zuwa rana kamar yanzu ke nan ka ga yanzu haka na taso daga wurin aiki saboda haka daga safe zuwa rana karfe ɗaya zuwa karfe biyu haka nake tasowa daga aiki sannan harkoki na rayuwa kuma ina yin su ne daga yanzu zuwa dare. Duk wasu harkoki da zan yi na rayuwata a wannan lokacin nake.

Eh ina yin ciniki a kasuwa amma sai idan ina buƙatar hakan shine zan je kasuwa na saya abin da zan saya na kawo gida. Amma kuma ba ko da yaushe ba gaskiya sai lokaci zuwa lokaci ne nake iya zuwa kasuwa domin nayi siyayya.

Eh ina yin aiki, bayan lokaci, sai kuma bayan lokuta, ko don aikin ma dai ina tsara shi ne gaskiya, lokaci zuwa lokaci. Misali, daga safe zuwa yanzu, zuwa rana, zuwa ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu ina aikin makaranta. Yamma ina zuwa gona. Ko wani lokaci ina zuwa kasuwa, ga hinan dai ya danganta.

Eh, ina da manufa na wata-wata a gaskiya. Don kowane ƙarshen wata ina da irin abubuwan da nake a tibin. Ina da irin abubuwan da ya kamata ace na cimma a wannan watan gaskiya. Akwai abubuwa kuma da dama gaskiya wanda ace duka wata ya kamata ace na samu wani abu. Misali ɓangaren ilimi ina tsarawa ya kamata ace a wannan watan na iya abu kaza ko na koya abu kaza ko har da kasuwanci.

A'a, ba na da fanka a rufin ɗaki saboda ni gidana dama ban yi tsarin sa fanka a gidan ba. Amma dai na yi tsarin sa air condition, ma'ana AC kenan. So wannan shi ne tsarin da nai, amma dai gaskiya babu tsarin sa fanka a gidana, sai dai AC air condition. Shi ne abin da na yi, tsarin da na yi kenan.

Eh, ni wasan da na fi yi a waje gaskiya dai, ah wasa ne kamar irin wasan tsere haka. Wasan tsere, tseren gudu. So shine irin gudu, gidan gudu na kilomitas haka. So irin wannan gudun, irin wannan wasan shine abin da na fi gaskiya. Eh.

Eh ina sanya tunatarwa domin ayuka. Ina sanya kamar alarm kenan domin a tuna min wani aiki da wan da zan gudanar wani lokaci saboda gudun manta wa. Eh gaskiya ina sanyawa, ina sanya abun tunatarwa domin aiki a wani lokuta ko kuma lokuta lokuta de saboda kar na manta.

A gaskiya ne a gado nake kwana gaskiya. Kullum ko kuma na ce ma ko da yaushe a gado nake kwana idan ina gida kenan. Amma yayinda nako makaranta to shine nake kwana a ƙasa din gaskiya. Amma dan yanzu gaskiya kullum ko da yaushe ina kan gado gaskiya bana kwana a ƙasa kwata-kwata. Idan na koma makaranta ne to wannan bayarce zan yi dole in kwana akan katifa a ɗaki.

A'a gaskiya bana jurewa. Danni a tsarin rayuwata ma bana son barkono kwata-kwata. Du wani harka da barkono gaskiya bana so. Ko da abinci na aka yi abinci mai yaji, mai barkono gaskiya ina bana, bana cin abincin ko kuma idan na ci ma dai ina cin kaɗan ne saboda ina tsoron barkono gaskiya ina tsoron yaji sosai.

Gaskiya dai abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine samun kostoma, ma'ana ka samu mutanen da za su sayi kayan kuma ace da gaske suke za su saya kayan. Gaskiya dai shi ne abin da yafumahimman ci. Tun da dai kana da kayan kana harka kasuwancin, to ace kana da mutane kuma da za suna siyan wannan kayan naka, za suna siyan wannan haja taka. Shi ne abin da himmahimma ce.

Gaskiya dai aikin gida da nakeyi kullum, baifin irin kaman shara. Shara ma dai shi ne most aikin da na fi yi. Share gida, tsaftar gida da sauran abubuwa dai gaskiya su ne aikin da na fi yi. To da lokaci da yawa ina makaranta ma ina can, ina harkoki, na gaskiya ina ƙoƙarin koyan karatu ko dai a koyar da ni. Saboda haka ban cika ma zama a gida ba.

Eh ina koyan wata yare mana. Ina koyan Turanci da Filatanci a yanzu haka. Yanzu haka ni dalibi ne da nake karatu a Makaranta saboda haka gaskiya ina koyan yaren Turanci. Sannan kuma abokai zamana ina da abokai da muke makaranta tare da su. Su akwai wanda suka iya Filatanci saboda haka ina koyan Filatanci a wurinsu.

A'a, gaskiya mu yanzu ba ma kunna kendir, ba ma kunna kendir gaskiya saboda yanzu muna da available NEPA, availability of NEPA. Akwai NEPA supply, muna da wuta sosai availability of wuta. Saboda haka gaskiya ni yanzu ba na kunna kendir. Da ne dai, da kafin ace mun samu wuta, standard wuta muna amfani da kendir gaskiya sosai.

Gaskiya ina sayan abu da yawa. Abubuwa da yawa nake saya a kasuwa gaskiya. Idan na je kasuwa, ya danganta dai da abin da na je siya, ko dai kayan abinci ko kayan sawa ko dai haka kayana, harkokina, rayuwa de da ba za a rasa ba. To ya danganta dai a lokacin wani irin problem nake ciki, wani irin bukata nake ko komai nake da bukata. To shine zan je kasuwa na saya.

Eh gaskiya, akwai hanyoyi da dama da nake bin domin magance koke-koke. Amma hanya mafi kyau dai shi ne irin kukan da aka kawo min, nake ƙoƙarin na biya da buƙatan ko kuma da abin da nake da shi a lokaci. Misali idan mutum ya kawo min kukan bashi da abinci ne, toh ina ƙoƙari ina samar abincin ko kuma dai na bashi abinci idan na da. In kuma kuɗi ne mutumin bai da shi, ina ƙoƙari ina ɗauka kuɗi na bashi gaskiya dai.

Ajiye kuɗi kaman ajiyan sa, dole sai a banki gaskiya. Da ne dai muke, da kan muna wannan, muna ajiye kuɗi a gida haka. In ka samu kuɗi ko nawa ne dai yawan sa, mutum zai ajiye shi a gida. To amma yanzu gaskiya dai a banki muke ajiye gaskiya. Bama ajiye kuɗi haka saboda kuɗin sat-sat ce da sauran harkoki da sauran abubuwan rawa da zasu iya zuwa su faru. Shi ne ya samu kyamar.

Eh ina bada shawara a wurin aiki sosai ma, saboda abu da yawa idan ya tashi ana tambayan mu shawara ya wannan matsalar ka za matsala ka za me ya kamata a yi ta wane hanya ya kamata abi a magance matsala, ai maganin matsala din. Saboda haka gaskiya muna ina bada shawara a wurin aiki sosai ma akai-akai gaskiya, saboda nima ana shawara da ni.

Gaskiya dai akwai babban nasara sosai saboda kaman irin last week ma supervisers sun zo su, ma'ana masu duba mutane, masu duba malaman makaranta sun zo su makarantar mu. Kuma gaskiya sun yaba da irin aikin da nake. Saboda gaskiya ina kokari na gaya yara su fahimci karatun da nake koya musu. Zan tsaya duka da irin misalai da sauran abubuwa da ya kamata a abun nan. Ina kokari na, na, na ga yara sun fahimci karatun da nake gaskiya.

Kayan marmari gaskiya na fi son kankana da abarba, amma dai kankanan gaskiya ya fi, saboda kankana yana magani da yawa. Ma'ana watermelon kenan. Watermelon shine muke cewa kankana. To gaskiya na fi son wannan saboda yana magani, maganin cututtuka da yawa a jikin adam. To shine yasa gaskiya nake matukar son kankana sosai.

A'a, gaskiya nikam kowane irin abu nawa, kowane aiki nawa ina tsara masa lokaci. Ko wanne ina bashi lokacinsa. Misali ma haga yanzu da yake ni malamin makaranta ne. Ko wanne period nawa a tsare yake. Ko wanne period nawa akwai mai thirty five minutes, akwai mai thirty minutes. Akwai in higa class kawai minti talatin zan yi, akwai kuma lokacin da in na higa class zan yi thirty five minutes a class. Saboda haka komi ina tsara hi gaskiya akan lokaci.

Wurin aikina gaskiya ni kam a dai makaranta nake. Wurin aikina wuri ne mai tsari, wuri ne da ake bin doka da dokoki. Saboda haka gaskiya bawa ni yi abun nan. Wuri ne mai kyau da tsari gaskiya. E, saboda akwai makaranta ne da muke koyarwa haka, muke koyar da yara da ɗalibai. Kaga dole ne akwai doka da dokoki wanda mu muke bi da kuma ɗaliban ma suke bin dokokin dole.

Eh to ina tabbatar da ingancin aiki maybe idan na, idan na bincike tasirin aikin. Yadda in ke tabbatar da ingancin aiki shi ne misali kaga a makaranta gunda nake koyarwa. Ina tambayar yara, ina ƙara tambayar yara na ji ya sun fahimci abinda nake, na koyar da su. So haka nake ƙara tabbatar da ingancin aiki. Na ƙara komawa na tabbatar da aikin ya inganta, ya yi lafiya kalau.

Eh, ina da-- ina amfani da ajiya ayanar gizo-gizo gaskiya. Ina ajiye abubuwa da yawa a yanar gizo-gizo kamar a email dina. Ina ajiye kamar irin pictures, irin videos, abu da yawa da ina ɗin ajiye wa a cikin email dina haka kamar dai hoto. Sannan kuma akan facebook ina ajiye kamar hotuna da saura wasu important videos da sauran abubuwa dai haka. Gaskiya ina ajiye abubuwa sosai a kan yanar gizo-gizo.

Eh gaskiya ina iya duba lambar QR amma ba ko da yaushe ba, sai kamar abinda ya shafi kamar lokacin da zan tura wani abu ta Zenda idan zan sendin wani bidiyo ko hoto ko wani abu ta Zenda, to a lokacin ne nake duba QR code ko kuma lokacin da nake amfani da X changes, ka ga X changes ma lokaci da yawa ana amfani da QR.

A gaskiya ina bin ƙa'idojin aiki. Ai dole ne ma, saboda mu wurin da muke aiki kaga a makaranta ne. To dole heka bi ƙa'idojin aiki, heka cika form forms, heka cika akwai record record da yawa da ake cikawa irin su lesson plan, record of work, da dai dai da sauransu kamar note, lesson note. Da akwai abubuwa da yawa dai da muke gaskiya. To dole heka bi ƙa'idar aiki zaka yi wannan abubuwa.

Eh ina sauraron rediyo amma ba ko da yaushe ba. Kamar lokaci zuwa lokaci dai haka nake sauraron rediyo. Akwai lokuta da na ware don ki iya sauraron rediyo a wannan lokacin, kamar lokacin da ba abin da nake yi ko dai da daddare haka ko kuma lokacin da idan na samu zan iya wanda ba abin da nake cikinsa zan iya sauraron rediyo.

Gaskiya na fi son, a, na yi amfani kaman da biro ne. Ai biro ya fi daɗin aiki. Shi kuma fensir, lokacin da muke amfani da shi ne lokacin da muke yin zane. Lokacin da za ka yi drawing, in za ka yi zane shine lokacin da za ka yi amfani da fensir. Amma gaskiya alƙalami shine muke aiki da shi most of the time. Na fi aiki da alƙalami gaskiya sosai, akai-akai frequently.

Eh ina lulluɓa da bargo. Gaskiya, barin ma yanzu irin wannan lokaci na sanyi haka, gaskiya ina lulluɓa da bargo. Saboda yanzu lokaci a nan yankin namu yanzu sanyi ake, yanayi ne na sanyi. Saboda haka gaskiya dole sai mutun ya lulluɓa da bargo. In ba haka ba kuma sanyi ya yi yawa ne, akwai sanyi sosai.

Eh ina iya dafa abinci sosai ma kuma. Amma dai na fi dafa abinci a makaranta saboda nan a gida gaskiya ina da iyali, ina da mata wadda ita take dafa mana abinci. Sai dai wani lokaci ina tayata aikin abinci nan, na kan iya tayata aiki, muyi aikin tare.

A'a, gaskiya ba na so. Domin ni a cikin tsari na, kwata-kwata ba na son cin abinci idan ba'a gida ba ne. Idan, inna ci abinci a titi toh sai dai idan irin dole ɗinna, baya cizon yana tafi ko na je wani garin ne ko wani akan hanya zan je wani wuri so, shi ne. Amma idan dai a gida nake a garin mu, gaskiya ba na son cin abinci a kan titi.

Gaskiya dai ina yanke shawara a aiki da tunanin wasu, tare da shawartar mutane. Ma'ana shugabannin aikin da dai sauran mutane, abokai na waɗanda muke aiki tare da su shine ake yanke shawara. Amma ban cika yanke shawara ni ɗaya ba gaskiya. Dole he na nemi shawarar mutane, ya abu kaza, abu kaza ya kamata a yi. To, shawarar da suka bayar sai sai muyi amfani da shi mu yi aikin.

Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace gaskiya saboda most of the time ina iya seyan irin kamar su kankana, abarba, ayaba, rake, eh, gasu nan dai da yewa irin su lemo, lemon fata to nakan iya seyan su, ayai yankan su, ayi blending na su domin a sha ruwan.

Eh gaskiya ne furan da nafi so shine dabino. Dabino gaskiya shine furan da nafi so, saboda abu ne da yake da muhimmanci a jikin ɗan adam. Yana taimakawa jikin ɗan adam sosai, yana da amfani to gaskiya shine nafi so kuma ina yawan amfani da shi lokaci zuwa lokaci. Amma ba dai kullum ba, amma dai lokaci zuwa lokaci ina amfani da shi.

Eh, jakata ta kuɗi gaskiya launinta, ehm, ba black colour ne. Launinta black ne gaskiya. Shine, shine launin jakar da take. So ina ɗan ajiye kuɗina gaskiya lokaci zuwa lokaci amma dai ba wa yau kullum nake ajiye kuɗi a cikinta ba. Sai lokaci zuwa lokaci gaskiya. Eh launinta baƙa ne tana da baƙin damina.

Eh to gaskiya dai kam akwai kiɗa kala kala, amma dai ni na fi son irin namu na, aike na fi son irin kamar na music haka na turawa kamar irin su Westlife haka. Irin su Westlife, irin su nake so gaskiya. Ana sanya dinjin irin su gaskiya sosai kuma. Dan da ba na da wani waƙa da ya wuce irin waƙar Westlife, Westlife.

Eh to, wani lokacin dai kam ina iya yi amma ba ko da yaushe ba gaskiya. Wani lokacin ina yi eh amma gaskiya na fi yin a fili a waje, shi ne da na fi yin waƙa amma gaskiya ban ci kai waƙa a dutse ba. Ammadai wani lokacin kan ɗan na ɗan yin ta yayin da ake cikin mutane ko na makamancin kaga kana so ka yi sai ka yi.

To, gaskiya ni dai. Na fi son, na fi son bas din gaskiya. Na fi son irin wannan bus ɗin saboda ya ɗan fi gaskiya amma tsakiya ina ai bai ba. Amma haka ce a be bus ɗin nan gaskiya lafiya lau ne. Ya fi daɗi, ya fi burgeni gaskiya kuma na fi sonsa gaskiya sosai. Gaskiya ne.

Eh toh, gaskiya dai yadda nake yin tafi kenan, ina jin shi ne abin da ake nufi. Gaskiya idan ke tafa inna haɗa hannu guda biyu kenan haka. In ka, in haka ka haɗa hannu guda biyu wuri guda, sai mutum yana tafawa yana tafawa haka. To mu dai haka muke gaskiya, ko dai a nan ko a makaranta.

Eh gaskiya ina tafiya da sauri kuma bari ma ace ina da wani uziri da zanyi haka. Idan dai ina da wani uziri da zanyi haka na gaggawa gaskiya ina sauri kuma cikin matuƙar sauri ba sosai. Ina da sauri gaskiya. Don yanzu haka ma dande ina dan wannan abubuwan ne shine yasa nake tafiya a hankali. Amma gaskiya ina da matuƙar sauri sosai.

Eh ina rufe baki lokacin hamma saboda mu ka ga a musulunci ma ƙa'ida ne a musulunci wajibi ne a yayin da kake hamma ka sanya hannunka ka rufe bakinka saboda a wannan lokacin sheɗan yakan iya tsalle ya faɗa bakin mutum, ya faɗa bakin ɗan adam. To gaskiya shi ne ya samu a musulunci aka mana doka duk lokacin da kake hamma ka sa hannu ka rufe bakinka saboda kar shaɗan ya faɗa ciki.

A gaskiya ina wanke tufafi kaman sau biyu haka. IDan dai ina wanke, in na wanke sau biyu. In nayi sabi na ɗaya, sannan sai inyi sabi na biyu. Zan wanke ta sau biyu kenan. Haka nake wanke tufafina saboda wankan farko kaman irin wankewa na dauɗa kenan, zaka ɗan fitar sauran dattin da yake ciki. To in ka so ka ƙara wanke na biyu kuma shine zai fita fesfes yayi kyau, yayi fresh.

To gaskiya ne a abincin gargajiya, abin da na fi so shi ne kamar kwaɗon, kwaɗon yakuwa, yakuwa, miyan yakuwa. Sorry yakuwa ɗin ana dafa shi a nan wuraren mu a sanya ƙuliƙuli a daka ƙarago kenan, ƙuliƙuli a haɗa su wuri guda. To gaskiya ne na fi son irin wannan. Shi ne abin da yake burge ni a abincin gargajiya.

Eh, gaskiya ina sanyawa. Ina sanya agogon hannu, gaskiya. Da lokaci, da kullum ma ina sanyawa gaskiya. Kullun ina sanya agogo in nayi wanka kenan, amma yanzu, gaskiya bana sanyawa sosai, sai dai lokaci zuwa lokaci. Dan lokacin da na ga dama idan na yi wanka ko da yamma ko da safe, nakan iya sanyawa.

Gaskiya ni abincin da yake sa in ji daɗi kamar irin jollof haka. Idan aka yi jollof, jollof ko na shinkafa da wake ko taliya da wake ko dai wani abu dai duk ma ko me za a yi dai jollof ɗinsa, to a ce dai da wake a ciki. To gaskiya ni irin wannan abincin yana bani daɗi sosai, ina jin daɗinsa, yana burge ni sosai gaskiya na fi sonsa.

Eh gaskiya teburina wurin aiki yana da, yana da faɗi, yana da faɗi, yana da yalwa. So saboda akwai kayayyaki akansa. Akwai kaya kamar irin littattafaina da sauran abubuwa na rubutu da kayan aikina dai haka, duka suna nan akansa. Akai nake ajiye su. So gaskiya teburina yana da girma, yana da faɗi da kuma kujerar da nake zama a kanshi.

A'a, ina shan magani amma ba kullum ba. Gaskiya ina shan magani a lokaci zuwa lokaci, yayin da nake da matsala, yayin da na ji ko dai bani da lafiya haka ko dai wani abu yana damuna. To, irin wannan lokacin ne nake iya shan magani amma ba kullum ba. Gaskiya dai saboda abu kullum ba ko da yaushe mutum ya kamata sai yana yi.

Gaskiya muna da dangantaka mai kyau, da alaƙa mai kyau tsakaninmu da, ah abokan aiki gaskiya. Saboda, duk wani abu da za a yi a wurin aiki, muna zama ne tare a tattauna, sannan a samu mafita, a yi maganin matsalar. Saboda a gaskiya muna da dangantaka mai kyau. Muna da kyakkyawar alaƙa a tsakanin mu gaba ɗaya.

Eh ina iya kunna wuta ama wuta ko wuta nepa dai ko wuta dafa abinci. Duka kowanne na kan iya kunnawa a gida. Akwai wutar NEPA da muke amfani da ita so ita ma na kan iya kunnawa kuma na kashe.

A'a, gaskiya ba ni da wifi a gida. Amma dai ina amfani da data na waya na, ina amfani da connecting maybe da system, da dai duka abin da nake da buƙata ina yin connecting ko kuma connecting with other phone, nayi connecting da wani waya ɗin, nayi abin da zan yi gaskiya. Amma dai ba ni da wifi a gida.

Eh ina yi busa daki gaskiya amma ba ko da yaushe ba sai dai lokaci zuwa lokaci haka. Ko kuma idan abun ya taso idan ya kama a busa ɗin to shine akan iya busawa amma ba ko da yaushe ba. Kaman dai lokaci zuwa lokaci haka.

Eh muna, ina aiki tare da ƙungiya amma lokaci zuwa lokaci ba ko da wane lokaci nake ba. Akwai lokuta dai kamar da a baya gaskiya dai nayi aikin sosai ma akai-akai gaskiya nayi aiki da ƙungiyoyi kala kala daban daban sannan kuma aiki cikin nutsuwa ba wani matsala.

Gaskiya akwai abubuwa da yawa da na kan iya tunawa, amma dagaske akwai irin wasannin mu da muke yi lokacin muna yarinta. Gaskiya ina yawan tuna irin wannan wasan, kamar irin wasan tabayar, wasan langa, wasan ɓoyo-ɓoyo da muke yi muna zuwa gida-gida, unguwa-unguwa muna guje-guje.

Eh, ina yin bacci da rana. Dan yauma nayi bacci da rana bayan na taso daga makaranta. Na zo nayi bacci gaskiya. Ina samun kuma bacci kamar irin na awa biyu, awa ɗaya ko minti talatin haka gaskiya ina yi.

Gaskiya dai ina tsara aiki gaskiya kamar awowi awa awa, wannan awan ko daga minti kaza zuwa minti kaza, me zanyi. Daga awa kaza zuwa awa kaza wani abu ya kamata ace nayi. Haka nake tsarawa amma mostly da safe ina makaranta. Ranar da kuma ba aiki ne to shine mutum zai tafi gona haka.

Eh ina riƙewa a lokacin ruwa amma mu sai da dama na gaskiya kuma damanar ma yana zuwa a bayan rani ke nan yanzu bayan azumi dinnan idan an yi azumi nan da ɗan wata kaɗan to a lokacin muke samun damana to wannan lokacin ne.